Na gode da wannan tambayan. Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zan yi bayani ne akan kana sauraron rediyo. Eh to a irin rayuwar da mukeyi na yau da kullun rayuwa wanda ya kasance rayuwar zamani da fasaha da ƙirƙire-ƙirƙire wanda abubuwan da suke daga nesa ma za ka iya sauraron su a duk lokacin da kake so. Ina sauraron rediyo saboda rediyo na daga cikin abubuwan da yake kawo labarai da dama wanda ba za ka ji daga bakin mutane ba. To rediyo na taimakawa sosai wanda inda labari ya riga ya bar wani waje za ka zo ka ji shi a yanda ba ka tsammani. Saboda abubuwan da suke faruwa a waɗansu garu ruwan a rediyo ne za ka iya sauraron su wanda inda labari yana nan a ko'ina da ko'ina. To lokacin ne za ka ji shi. Saboda rediyo na cikin, na daga cikin abubuwan da suke isar da saƙon ƙasashe da dama. Misali abu ya fara Amurka, abu ya fara Indonesia, abu ya fara Asiya yankin China, abu ya fara a Saudi Arabia, abu ya fara a Masar. To inda ana ka na sauraren rediyo za ka iya kunna rediyo a ko yaushe ka ji duk abun da yake faruwa a irin waɗannan wajajen. Na farko, bari in fara tattaunawa akan menene rediyo. Rediyo wani ƙiran fasaha ne wanda aka ƙirƙire shi a tin lokacin alif dubu ɗaya da waɗansu shekarun baya waɗannan centuries ɗin. Ban ƙidaya daidai lokacin da aka ƙirƙira rediyo ba saboda rediyo dai labarin shi ya jima. Saboda har lokacin da akayi amfani aka so ayi amfani da rediyo a ƙasashen larabawa, larabawa suka ƙi amfani dashi suna ganin kaman tsafi ne to rediyo dai abune wanda yake isar da labarai wanda daga wani waje zaka ji abinda ya faru a wani waje rediyo na daga cikin wajen da 'yan jaridu suke aiki saboda suna isar da saƙo ma mutane abubuwan da ya faru daga wani waje zuwa wani waje saboda ana samun bayanai daga nesa zuwa kusa. To rediyo dai na taimakawa sosai ma mutane suna isar da saƙo. Misali kamar mu a nan Najeriya yanzu yanda muke amfani da rediyo. Gidajen rediyon mu sun kasu kashi kashi ne akwai rediyon arewacin Nigeria suma sunada kashi kashin tashoshin su a gidan rediyo. Misali a arewacin Najeriya akwai Kano, akwai Bauchi, akwai Gombe, akwai Jigawa. To waɗannan kowane, kowane jiha suna da lambobin da suke kama nasu rediyo. Saboda ba a iya kama rediyo a kan tasha ɗin ba guda ɗaya. Misali a Bauchi akwai albarka, akwai Gulob FM, akwai gidajen rediyo da dama dai a nan jahar Bauchi. To idan waɗannan gidajen rediyon suna, kana so ka ji labari, labarin da za ka ji a nan gidan rediyon albarka misali za ka ji ne shi ba iri ɗaya bane da na gidan rediyon Gulob fm. Wani lokutan zai yi wahala ka ji labarai sun kasance a nayinsa iri ɗaya lokaci guda. Saboda waɗan su labaran in ka ji a nan baɗi lei ka ji su a nan ba. Saboda kowa suna nemo labarin mai mahimmanci ne wanda ya dace da su, wanda zai ƙira masu kasuwa, wanda zai sa mutane suna sauraron su, su kunna shi. To shi ne dalilin da ya sa waɗan su gidajen rediyon suke kunna waɗan su labaran. Saboda suna samun bayanai sosai saboda irin waɗannan labaran yana kawo musu kwastomomi saboda suna samun, suna isarwa a cikin daƙikan lokaci. To na daga cikin abubuwan da nake so in tattauna a kan irin waɗannan abubuwan. Na daga cikin dalilin da yasa ke sauraron rediyo saboda ina samun labari wanda ban san da su ba wanda ba ko da yaushe nake jin su ba. Shi ne dalilin da yasa ke jin rediyo a kullum a kullum. Nakan kunna rediyo in wuni ina ji saboda in samu labarin abun da ya faru a inda ban isa in je ba ko kuma wani nawa baya zuwa a wajen ballantana in san meya faru na gode da wannan jawabi da na kuka saurara nawa. Sai anjima. Assalamu'alaikum warahmatullah.